A gaskiya ba launin da yake min kyau da ban sha'awa kamar fari. Domin fari launin yana yakan nuna alheri da kuma zaman lafiya da lafiya mai ɗorewa. Fari launin ya kan ƙayatar da ni kwarai.

Kwarai ina buɗe taga a ɗaki domin samun wadataccen iska na ya wataya, a cikin ɗakin. Domin samun wadataccen iska a ɗaki, ya kan hana kamuwa da cututtuka masu yaɗuwa ta numfashi da kuma cikin iska. Wanda buɗe taga a ɗaki ya kan taimaka kwarai wajen rage yaɗuwa da kuma kiyaye haɗuwar faruwar haka.

Ina jurewa wa zafi ta hanyar amfani da na'urar sanyaya ɗaki ko kuma fanka a lokacin zafi. Na kan yi amfani da su kwarai da gaske domin ko da babu wutar lantarki, ina da sola wanda yakan bani ikon tafiyar da su domin sanyaya ɗaki da kuma na samu kwancin hankali a muhallina. Domin tsananin zafi yakan jawo cututtuka da kuma ƙara yawaitan cututtuka kamar su hawan jini da ciwon zuciya da kuma cututtuka da ke da alaƙa da zafi wanda kan haifar da illa ga lafiyar ɗan adam.

Eh ƙwarai ina sanya hula a matsayina na Bahaushe. Ina sanya hula ƙwarai da gaske musamman zanna, bukar da manga da kuma ficap ma wataran na kan sanya shi musamman lokacin hunturu. Sanya hula na cikin al'adar Bahaushe masu kyau ƙwarai da gaske wanda mun tashi mun ga iyaye da kakanni suna yi kuma mun ɗabbaƙa hakan a kodayaushe. Kowa muna fatan kar ƴaƴanmu da jikoki za su ɗabbaka sanya hula domin yana nuna cikar ya kamala na Bahaushe kuma ƴan arewa.

Eh ƙwarai da gaske. A halin yanzu ina iya ba da barkwanci domin a da ni mutum ne wanda ban cika son magana ba amma daga baya na koye shi sabida ba da barkwanci yakan taimaka ƙwarai musamman idan ka je neman wata alfarma. Cikin barkwanci ka na iya samun daman a yi maka wannan alfarmar cikin sauƙi ba tare da ka jima ka na tambayan wannan alfaman ba. Ba da barkwanci yakan taimaka ƙwarai wajen sanya fara'a a fuskar ka da annuri a cikin al'ummar da kake rayuwa, a ko da yaushe.

Eh a gaskiya a matsayina na Bahaushe na fi son tuwo akan shinkafa domin tuwo ita ce abin da ya kasance al'adarmu wa mu ka saba da ita. Shinkafa abinci ne na turawan yamma da suke ya shigo mana da shi suke so su sha mana sha'awarta. Amma tuwo ita ce abinci ta Bahaushe kuma na fi sha'awarta domin musamman ya kan ba ni ƙarfi da lafiya da ƙwarin jiki wajen gudanar da ayyuka musamman ayyukan da suke shafin gona, na noma da kiwo da tsawon lamura na rayuwa. Tuwo yana ƙara mana lafiya ƙwarai da gaske.

A gaskiya ni mutum ne wadda a na kiyaye kalmar sirri kwarai da gaske. Ta hanyar haddace shi domin ni matashi ne ma ba ban cika mantuwa ba. Akan kiyaye kalmar sirri ne ta hanyar haddace wa domin rubutawa ma ban yadda da hakan ba. Domin wata rana wani yana iya ya gani da sauran su. Sai dai kuma watan kalmar sirri na, na kan sanar da yan uwana na kusa, aminaina bisa yanayi na tafiya ko wani abu makamancin haka. Domin muna rayuwa muna tuna mutuwa a ko da yaushe. Kuma sanin hakan ne ya sa wataran na kan sanar da su domin su sani ko da ba na nan akwai wasu bukatu idan ya tashi akwai wanda ya san kalaman sirri na.

Eh ina yin waƙa a cikin zuciya na musamman waƙoƙi da suka shafi soyayya domin waƙoƙi ne masu shiga rai sabida haka wataran naka niyare rawa cikin zuciya na domin waƙo'in soyayya waƙa suka yi ƙwarai har ya kasance mutum ya kusan gama haddace wa to wataran zaka kasance kana zaune haka sai ka rawa domin ɗibi maka kewa amma a cikin zuciya.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine yadda da aminci. Yadda da aminci sukan taimaka ƙwarai da gaske. Kuma sune gincikin kasuwanci, domin idan har da yadda da aminci da amana tsakanin ka da tsakanin mai seye da mai sayarwa, kasuwanci yakan tafi cikin tsari da kamala da mutuntawa yadda babu cuta babu cutawa. Yadda da amana yakan taka muhimmiyar rawa a ƙwarai wojen gina alaƙa mai ƙarfi wanda kan taimaka wajen kasuwanci mai ɗorewa wanda kan haifar da kyakkyawar zumunci da alaƙa mai matukar ƙarfi ƙwarai wanda babu wanda ya san inda hakan zai tsaya. Gina yadda da aminci abu ne mai kyau ƙwarai da gaske a kasuwanci.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Domin biyan kuɗi ta waya wani hanya ce ta zamani da kan taimaka mana ƙwarai wajen gudanar da mu'amalolinmu, da ya shafi kuɗi. Wanda hakan, ba ƙaramin ginshiƙi bane, ƙwarai da gaske, da kan taimaka mana musamman a cikin wannan zamani, da saye da sayarwa yakan kasance a waya da sauransu. Biyan kuɗi ta waya yakan sauƙaƙa lamura ƙwarai da gaske. Domin a baya, a zamanin da dole sai ka tafi banki ka ɓata lokacin ka da sauransu. Amma yanzu data kawai kake da buƙata, da kuma babbar waya ta Android, ka tura kuɗi ta waya. Wanda hakan ya sauƙaƙa ƙwarai da gaske musamman wa ƴan kasuwa, ɗaliban makaranta da kusan kowa da kowa da ke ta'ammali da kuɗi, a yau da kullum.

Eh ina zama akan gwiwoyi na musamman lokutan da nake sallah. Wannan lokuta ne da kan sa wajibi na zanna akan gwiwoyi na. Yo mi ina ga in ba sallah ba sai kuma lokacin lokutan motsa jiki. Su ma akwai nau'i na motsa jiki da kan sa ni na zanna akan gwiwoyi na. Ina ga wa'yannan lokutan guda biyu lokacin sallah da lokacin motsa jiki su kan sa ni na zanna akan gwiwoyi na.

Kwarai da gaske, a matsayina na matashi mai son gina rayuwarsa, ina da manufa na wata-wata wanda kan bani iko da damar sanin me na cimma a kowace wata. Domin zama mutum mai manufa, yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen samo cigaba mai ɗorewa a cikin rayuwarka. Domin zama mutum mai manufa kan baka ikon fuskantan abubuwan da suke gaban ka tare da himma da kuma ƙarfin gwiwa da wajen gudanar da abubuwa dasu ka saka a gaba. Domin, eh, eh, tab, eh, domin manufa na wata-wata kan taimaka ƙwarai wajen cigaban rayuwarka da kuma ba ka, eh, yi maka jagoranci wajen fuskantar lamurori masu muhimmanci a cikin rayuwa.

A wajan aiki a ko da yaushe nakan yanke shawara cikin tsanaki, natsuwa, kamala da kuma tuntubar abokan aiki domin su bani shawara wajen tafiyar da lamura na yau da kullum. Domin yanke shawara a wajen aiki yana da buƙatar tsantseni da kuma taka tsan-tsan, domin duk wani shawara da ka yanke yakan iya zama mai illa ko cutarwa ko kuma akasin haka a wajen aiki. Sabida haka ya zama wajibi mutum ya zama mai taka tsan-tsan da kuma tsantseni domin kada ya cutar da wani ko wata a wajen aiki. Domin duka shawarar da zai cutar da wani ko wata ko wasu daga cikin ma'aikata yakan zama shawara mai gurbatacce.

Eh, ina amfani da kunnen waya musamman idan ina waje na hayaniya ko kuma taruka ko kuma gabatar da video call ta na'ura me ƙwaƙwalwa. Na kan yi amfani da kunnen waya, domin shi yakan baka dama ka saurari abu a iyakai ba tare da wani na kusa da kai yasan haka da me kake sauraro ba. In-in kana musamman waje na taruka, na hayaniya ko makamancin haka, kunnen waya yana da tasiri ƙwarai da gaske wajen taimakawa ka saurari saƙon da ya shafi ka kai kaɗai ba tare da wani ya ji saƙon murya ko wani abu da kake sauraro ba. Hakan na taimakawa ƙwarai wajen sansin.

A gaskiya rubuta hoto yakan kasance iri ga dukkin ayyukan da nake gabatawa kullum, domin ni ɗan jarida ne na kafafen sada zumunta na zamani. Sabida haka ban san adadin so nawa nake iya rubuta rahoto ba, domin ko wane sati, ko wane mako yakan kasance da kalan yawan ayyuka da yakan zo da shi, da kuma yawan ayyuka. Dole hakan ne bada i, daman yawan hoton ne da zan rubuta a kowane mako. Wanda hakan ya zama kamar abun da na bi sha'awa na gabatar a kowane mako, domin rubuta rahoto ya zama min al'ada. Na inda akwai labari, to zan rubuta hoto akansa da kuma sharhi na mabiya.

A gaskiya abincin da ke saka ni jin daɗi ƙwarai shine ace tuwon shinkafa da miyar egusi. Ya samu bandan kifi ƙwarai da gaske da kuma nama. Wannan abincin yakan bani usani jin daɗi ƙwarai da gaske domin abinci ne da ke cike da, eh, kayan nau'o'i na abubuwa masu gina jiki. Domin shi miyar egusi ganyen da ake amfani da shi yakan ƙara jini ƙwarai da gaske. Kuma bandan kifi ga tuwon shinkafa abu ne yana al'adar bahaushe wanda ke saka ni jin daɗi ƙwarai da gaskiya da gaske.

Ƙwarai ina ta tafiye-tafiyen kasuwanci domin ina iya tafiya taraba, Kano, wurare da dama domin haɗa a kasuwanci. Domin kasuwanci yana ɗaya daga cikin ginshiƙi na rayuwata. Hama sai na zamatashi kasuwanci yakan taimaka min ƙware wajen rufa mini asiri da kuma bani daman biyan buƙatuna yauda kullum ba tare da kowa ya sani ba. Domin hakan kan taimaka wajen har na iya biyan buƙatuna ƙannena da ƴan'uwa da kuma abokan arziki. Wanda a duk a cikin rufin asiri na kasuwanci. Sabida haka bana shakka tafiye-tafiyen kasuwanci. Ina gabatar da tafiye-tafiyen kasuwanci ƙwarai cikin zuma da hazaƙa da kuma ƙwarin gwuwa.

A kodayaushe ina share gida a ƙalla sau uku. Nakan share gida safe, na share gida da rana na kuma share gida da yamma. Domin tabbatar da tsaftar muhalli da kuma kare kai daga cututtukan da kan yaɗu, bisa, a, barin datti a cikin gida. Domin tsaftar muhalli yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen kiyayemu daga cututtuka da muka iya kamuwa da su daga, daga rashin tsaftar muhalli. Wanda hakan kan ƙara mana lafiya da kuma, eh, kiyaye, eh, faruwan rashin lafiya da kuma, eh, kiyayemu daga ziyartar asibitoci domin rashin lafiya.

Na kan yi amfani ne da sabulun Dettol. Domin sabulun Dettol sabulu ne da, eh, daga, eh, eh, likitocin fata suka tabbatar da ingancinsa da kuma kyawunsa wajen tabbatar da tsafta na fata da kuma kiyaye duk wani nau'i na cuta da kan iya faruwa a kan fata. Eh, sabulun Dettol yakan ba da kariya ƙwarai da gaske daga dukkan wasu ƙwayoyin, eh, ƙwayoyin halitta da kan iya cutar da lafiyar fata na ɗan adam. Sabulun Dettol yakan yi ƙoƙari ya ga cewa ya kawar da su domin karfi da kuma tasirin, eh, tasirin abubuwan da aka yi amfani da shi waɗannan sabulu.

A gaskiya ni na fi son na ji kiɗa musamman na masarauta, dai shafe, algaita da fursa da dai sabon kayan kiɗe-kiɗe na masarauta. Domin shi ne kiɗan da na fi son ji a ko da yaushe, kiɗa na masarauta.

Eh, ina yin kiran bidiyo domin musamman domin gabatar da abubuwan da suka shafi karatuttuka, kasuwanci da kuma sada zumunta. Kiran bidiyo yakan matso da nesa kusa, yakan ba ka ikon ganin wanda kake kiranka da shi. Cikin fara'a da annashiwa a kusa da zumunci, kuyi tattaunawan kasuwanci, kuyi tattaunawar daya shafi karatu, daya shafi lafiya da sauransu. Domin ta kiran bidiyo har likitoci na nakan iya yin kiran bidiyo da su, su bani shawarwari akan lafiya da yadda zan inganta lafiyar jikina da na kusa da ni da sauransu. Domin kiran bidiyo yakan taimaka ƙwarai ya rage yawaitar haɗuwa da mutane a ko da yaushe.

Eh, a wajen aiki idan ina aikin safe ne, akan ba mu lokacin hutu, domin misalin karfe tara da rabi zuwa karfe goma. Domin aikin safe yakan fara daga karfe shida zuwa karfe biyu na rana. Sabida haka mukan huta tsakani karfe tara da rabi zuwa karfe goma, hutun minti talatin. Wanda a ciki mukan samu damar mu karya, mu kuma huta a wajen aiki. Domin duk wani aiki idan babu hutu, aikin ba lallai ya a kara sashi cikin inganci da kuma ba ran wuya ba. Sabida haka kowane aiki yana da buƙatar hutu. Wa lokacin hutun mu musamman na safiya, yakan fara daga karfe tara da rabi zuwa karfe goma. Idan kuma aikin rana ne, na kan fara daga karfe biyu zuwa karfe shida. Wannan aikin haka mukan samu lokacin hutu, domin misalin karfe uku da rabi zuwa karfe huɗu. Wannan idan aikin rana ne. Idan kuma aikin dare ne, shi a gaskiya da sheki da dare ayyukan yakan tsagaita, amma shi ma mukan samu hutu daga misalin karfe, eh, goma da rabi zuwa sha ɗaya. To haka muke samun hutu a wajen aikin mu.

Sabida ci gaban zamani, nakan ajiye kuɗi yawanci a banki. Amma sabida lallurori na ko takwana da kan iya faruwa cikin dare ko, ko makamancin haka, nakan ajiye kuɗi a matsayin tsaba a gida. Wanda sabida lamura zai shafi ko takwana, kamar zuwa asibiti, rashin lafiya ko dai wasu lallurori makamancin haka. Domin tsabar kuɗi na da matukar muhimmanci. Domin har yanzu wannan Najeriya bamu yi cigaban da zaka dogara da kuɗi na intanet a ko da yaushe ba. Dole sai kana hadawa da ka tsabar kuɗi a gida domin taimakawa lokacin bukatarsa idan ya tashi.

A gaskiya ni da shike mutum ne mai sauƙi ƙwari da gaske. Nafi son takalmi na slippers. Domin ni takalmi na slippers ya fi yin kowane takalmi da zan sakawa halin yanzu amma ban sani ba ko daga baya zan iya canza ra'ayin haka. Amma halin yanzu takalmin slippers shine takalmin da na fi amfani da shi.

Eh, a wajen aikinmu, muna da wuraren cin abinci na ma'aikata. Toh a wuraren cin abinci na ma'aikata nan nake cin abinci a ko da yaushe. Toh amma, eh, wasu ma'aikatan suka ci abincin su a cikin ofis, wanda hakan kuma ya saba ƙa'idan aiki. Dan an ware waje na musamman domin cin abincin ma'aikata. A nan nake cin abinci na domin tabbatar da na bi ƙa'idar wajen aikin mu.

Gwamnatocin mu, ƙarƙashin ma'aikatan akrisal, sun samar da wuraren zubar da shara a dukkanin unguwanni da kifafin jahar gombe. To mu sayi da bin doka da kuma kiyaye haƙƙin gwamnati a wuraren da suka tanada, ana muke zubar da sharanmu da suka fito daga gidajen mu. Domin tabbatar da cewa mun bi ka'idar kare lafiya na al'umma, na al'ummomin mu, da kuma tabbatar da ƙoƙarin gwamnati da kuma bin ka'ida a koda yaushe. Wuraren zubar da shara, keɓantattu na gwamnati, sune inda muke zubar da shara'n mu a ko da yaushe. Domin tabbatar da kare lafiya da kuma kare wasu ma daga illar zubar da shara a ko'ina, wanda hakan ba ɗabi'a ce mai kyau.

Ina iya magance koke-koke ta hanyar ji ba'asin kowane ɓangare cikin adalci, kamala da kuma mutunta juna. Domin a wa'innan abubuwan su ne ginshiƙi na tabbatar da adalci wajen magance koke-koke a duk inda mutum ya tsinci kansa. Ka tabbatar da adalci cikin natsuwa da kamala da kuma sauraro. Sauraron jin ba'asi na kowane ɓangare tare da yi musu adalci da shari'a cikin hikima. Domin hakan ya kan ba da damar yin adalci wanda kan ƙara wa mutum ƙima da daraja a cikin al'ummar da ya san cikinsa da kuma bashi iko magance koke-koke a ko da yaushe cikin hikima da basira da kuma ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa.

Yadda nake magance damuwa a wajen aiki shine tabbatar da mu'amalantar abokan aikina cikin fara'a da annashuwa da kuma farin ciki. Wanda hakan aiki yakan sanya ni mancewa da damuwana a cikin wajen aiki, domin mu'amalantar mutane cikin fara'a yakan mance da damuwuwina.

A gaskiya, a ko da yaushe an kan karbi kiraye-kiraye da yawa a wajen aiki. Musamman da shi ke ni, ni ne shugaban kula da sadarwa na wajen aikin mu. Nakan karɓi kira ba adadi, kiraye-kiraye daga abokan hulɗa da kuma kostomomi, da kuma akwai kiraye-kirayen da suka shafi gida na ƴan'uwa da kuma iyalai a ko da yaushe. Kiraye-kirayen suna da yawa wanda wasu nakan samu daman na ɗauka wasu kuma akan siya haka. Amma musamman na abokan hulɗa, nakan yi ƙoƙari na ga ce wa na tabbatar da mun samu kyakkyawar fahimta tare da su cikin kyakkyawan yanayi da kuma ci gaba mai koyuwa.

Ina amfani da app kala kala don saƙonni. Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Gmail, ina amfani da Facebook, har Instagram don saƙonni. Ina amfani da LinkedIn duka domin in samu saƙonni daga wajen abokan mu'amala da abokan cinikayya a ko da yaushe. Domin waɗannan apps din su kan taimaka min ƙwarai da gaske wajen, ba ni daman mu'amalantar abokan cinikayya da kuma abokan hulɗa cikin mutunci da mutuntawa. Wanda hakan kan ba da himma ƙwarai da gaske wajen biyan buƙatu da suka shafi kasuwanci da kuma mu'amala ta yau da kullum. Amma waɗannan apps din su kan ba da gagarumin gudummawa wajen tabbatarwa da haka.

Ƙwarai da gaske kujeru na suna da daɗin zama. Matuƙa guy, wannan kujeru ne na alfarma na gani na isa wanda nake iya tarban baki. Ƙwarai da gaske wannan babu wani baƙo na da ya taɓa zama a kujeru na da ya bada daɗin su ba. Suna da daɗi, suna da laushi, suna da taushi da daɗin zama wanda kan kiyaye faruwan ciwon jiki kuka fi yi.

Gaskiya ban san adadin sau nawa na ke kallon madubi ba. Amma dai a tabbaci, duk lokacin da na shirya nayi wanka, na sa sabbin kaya musamman in zan fita, nakan duba kaina a madubi domin tabbatar da cewa komai ya tafi dede bisa tsarin yadda nake so. Dabin kallon kai a madubi yakan hana faruwan wasu kura kurai kamar harshen sanya maɓalli a riga ka dai sauransu. Yakan kuma sa ka kasance ka fito cikin kamala da natsuwa da kuma mutunci a idon bainar jama'a. Amma rashen kallon kai a madubi yakan sa wataran ka fito, eh, wataran akwai shirin baka ga ba tare da ka gama shiri ba. Ma muddin ka kalli kanka a madubi, tabbas za ka gyara, yi wasu ɗan ƙanan gyare-gyare a jikinka yadda za ka fito cikin natsuwa.

Eh, a gaskiya na kan yi amfani da matashin kai guda ɗaya ne. Amma cikin lalura na rashin lafiya, na kan iya amfani da biyu ko uku ko kuma duk abun da ya sauwaka. Domin amfani da matashin kai mai yawa, sai dai ina dalilii na rashin lafiya. Amma idan lafiya na ƙalau, guda ɗaya ma ya wadatar da yin samun bacci cikin walwala da kuma natsuwa da kwancan hankali. Amma idan a lokutan rashin lafiya ne ko wani abu aka sin haka, makamancin haka, na kan yi amfani da guda biyu ko uku. A-a-a, kullum halin duk dai yanayin da ake ciki, akan samar da mafita mai kyau.

Eh, a kullum nakan fara aiki da misalin ƙarfe shida na safe zuwa ƙarfe biyu na rana idan ina aikin safe. Idan kuma ina aikin rana, nakan fara aiki da misalin ƙarfe biyu zuwa ƙarfe bakwai na dare. Idan kuma ina aikin dare, nakan fara aiki da misalin ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe shida na safe. Haka nake gabatar da ayyukana, ah, kowane rana da kowane lokaci, ah, wajen aikinmu.